Ina iya tafiyar nesan kamar kilomita ɗaya, wani sa'in ma arana na kan yi tafiyar nesa kilomita kamar biyu haka. Daga garin mu zuwa inda na ke cin abinci, zuwa inda na ke kallon bal da kuma sauran gurare haka zuwa gurin sana'ata, na kan yi kaman kilomita uku kenan.

Eh, zan iya tukawa amma dai yanzu haka bani da ita. Kuma ni bana da, bana, ban taɓa karɓan ɗani ba ko na taɓa ja ba. Amma dai ni ina da bura'ayinta kuma ina da sha'awar tukawar.

Ban cika yin aikin bayan lokaci ba, wato aiki ya wuce ƙa'ida kenan ko kuma in wuce yanda ake bukata akan, a kan aiki. Nakan yi yanda aka sani sannan kuma nakan bar yanda nake kallam ba iyakata ba ce. Nakan tsaya iya iyakata.

Eh, ina koyan wasu yare kamar harshen Turanci da kuma sauran yararruka irinsu Larabci haka da kamar harshen Indiya. Su ne kawai yararrukan da nake so kuma nake son koya.

Riga ai ba ta riga aljihu, ba na sa riga aljihu. Riga ai sawa ake a jiki ni ba na sa riga a aljihu gaskiya.

Eh, ina hawaye lokacin da, duk lokacin da na ke yanka albasa. Saboda yajinta yakan sa idona ya taruwa in dinga jin zafi. To hakan yakan sa ni dinga yin kuka idan ina yanka albasa.

Ina da takalma da nake amfani da su guda uku ne. Ɗaya na ado, ɗaya kuma nakan sa shi a yawon gari, ɗaya kuma, eh, yayi ya tsufa nema amma dai shima ina amfani da shi. A taƙaice dai takalma uku ne da ni kuma ina duka ina amfani da su.

Babu wasu abubuwa da na shirya, eh saboda a futun ƙarshen mako babu wani abubuwa na musamman da na shirya, sai dai idan hakan yiwuwar hakan ta taso, zan iya shiryewa zuwa yanzu dai bana, bana shirin yin komai.

Ba kullum na ke kunna Bluetooth ba. Na fi amfani da Bluetooth a lokacin da zan haɗa MP ko kuma Bluetooth na sanyawa a kunne. Idan ba shi ba, gaskiya ba na amfani ma ni da Bluetooth. Bluetooth ba na amfani da turi ta Bluetooth.

Bama amfani da ruwan rijiya, saboda tunda muka samu famfo, ruwan rijiya amfanin da ruwan rijiya yaja baya sosai sosai. Saboda ruwan rijiya wani sa'in yakan ɗaukar kaji, zartsi haka da wasu abubuwa. Don haka ruwan famfo mu muka fi amfani dashi.